Tambayan shine nawa takalma kake da su? Amma kuma bari in, in yi gyara. Asalin tambayan a Hausa da zai daidai shine takalma nawa kike da su? Kuma ina da takalma da yawa da yawa, bi da abin da nake so na yi da su, bi da inda zan je, bi da aikin da zan yi. Akwai su slippers, akwai su cover shoes, akwai su pumps wato na Hausawa, sai akwai su, ah, open shoes in nan. Akwai takalma kala kala amma ni dai gaskiya ina da takalma da yawa daban daban.